Wane irin fim kake son kallo? Eh, ina son kallon fim ɗin America wato fim ɗin faɗa. Ina son kallon, fim ɗin da yake da yawa ma'ana series film. Fim mai dogon zango sannan kuma fim ɗin da ake yin faɗa sannan kuma wanda ake, wanda ake saka abubuwa na, wasa kwakwalwa da kuma zamowa intelligent. Irin wannan fim ɗin nake so.

Taya kake magance matsaloli a aiki? Magance matsaloli a aiki kala kala ne. Wada tun farko ma ina yarda ba na yarda ya zamanace wa ina samun matsala da abokan aikina. Saboda haka abokan aikina muna zaman lafiya da su, sannan kuma duk wani abin da ya kamata ne a wajen aikin nan ina yi. Saboda haka idan an samu matsala kuma ina bi a hankali domin magance wannan matsaloli.

Kana son karanta littattafai? Eh, ina son karanta littattafai, ah, musamman littattafan, ah, motivation littattafan da idan na karanta za su sa ni ƙaru. Ina son karanta irin wannan littattafan.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Ehm, ina kammala aiki a kan lokaci. Duk lokacin da aka bani aiki, ina yin ƙoƙari wajen ganin cewa na kammala aikin nan a kan lokaci ba tare da na ƙara lokacin da aka bani na kammala aikin nan ba. Sannan kuma duk lokacin da nake yin aiki ina, eh ina kakkasa aikin nan, na fara yin aiki da mara, aikin da ya fi kowanne wahala, sai kuma na dawo na sauko har zuwa kan wanda yake da sauƙi. Haka idan nai haka to zan yi saving time wajen kammala aiki.

Mutane, yaya kake gaishe wa mutane? Tambayan nan ya kamata ne ta zamo yaya kake gaishe da mutane? Na farko gaisuwa dai a Hausa kala kala ce. Idan safiya ce za ka ce barka da safiya. Idan kuma rana ne za ka ce barka da rana. Idan kuma yamma ce, mari ce za ka ce barka da yamma. In kuma daddare ne za ka ce barka da dare. Toh haka ake yin gaisuwa a Hausance. Idan kuma asuba ce za ka ce barka da asuba.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Irin tsintsiya da nake amfani da shi, tsintsiya ce wacce take da daɗin share komai, wato tsintsiyar kwakwa. Da ita nake amfani domin share ɗaki, domin share tsakar gida da kuma ƙofar gida, sai kuma tsintsiyar laushi. Ita kuma ina amfani da ita wajen share ɗaki ko kuma share kafet.

Ina take tofa yau? E toh, inda nake tofan miyau, ai, ah, kala kala ne. Ah, bana tufar da miyo a cikin ɗaki. Sai idan na fito waje. Nake iya tufar da miyo. Kamar yanzu haka kunna zan iya tufar da miyo. Tup, tup, tup haka nake tufar da miyo.

Yaya kake kawowa gidanku? Yaya kake kawowa gidanku? Yanda nake kawowa gidanmu daga wajen aiki ina zuwa a mashin. Wani lokacin na dawo a ƙafa. Wani lokacin kuma zan iya zuwa a mota na dawo a mashin. Wani lokacin kuma zan iya tafiya a ƙasan sannan kuma na dawo a ƙasa. So, yanda nake dawowa wurin aiki ya danganta da a me naje wajen aikin. Idan naje wajen aikin nan a mota zan iya dawowa a ƙasa. Idan kuma na je a mashin zan iya na dawo a ƙafa.

Kana iya rera waƙa? Ina iya rera waƙa. Rayuwa tana faruwa wucewa take kamar ba ayiba. Wannan waƙa ce ta Hausa sai kuma waƙar Turanci. Joromi, joromi, joromi baby, joromi babe, amakilan babu. To kunga wannan ita ma ai waƙa ce. Saboda haka, um, yin waƙa ya danganta da wane irin waƙa kuke nufi. Eh, na iya rera waƙa da ta Hausa, da ta Turanci da kuma ta Larabci. So, amma dai gaskiya na fi sauraron waƙar, eh, Turanci musamman waƙar Simi. Eh, lalle ina son waƙar Simi gaskiya. Saboda Simi ta iya waƙa sosan gaske. Ta yi waƙa irin su Joromi, irin su Baby Where u dey irin su Du du ke, irin su, um, da dai sauransu waƙoƙi da yawa da kuma Happy birthday on my baby, happy birthday.

Menene abin sha da ka ke so? Wai me yasa kuke yin kuskure wajen tambayar amsa? Ya kamata tambayoyinku ta dinga kasancewa menene abin shan da ka fi so ba da kake fi so ba. Abin shan da na fi so shine madara. Ina matuƙar son madara. Bayan ita kuma ina matuƙar son lemo. Akwai wani lemo da ake cewa Pix. Ina matuƙar son wannan lemon nan sosai da sosai saboda yana da daɗi sosai. Amma kuma akwai abubuwan sha na gargajiya irin su zoɓo, su kunun aya, su kunu da sauransu da ina matuƙar son su suma gaskiya. Musamman zoɓo ina son zoɓo gaskiya saboda zoɓo yana ƙara lafiya. Sannan kuma zoɓo yana, yana maganin hawan jini. Saboda haka ina son zoɓo. Sannan kunun aya ma ina, ina jin daɗin kunun aya da kuma kunun gyada. Duka suna da daɗin sha sannan kuma suna da amfani a jiki.

Kana kallon taurari da dare? Eh, ina kallon taurari da dare. Musamman idan daren nan da akwai farin wata sannan kuma taurari sun fito. Ina son na kwanta a ƙofar ɗaki ina kallon taurarin nan da dare. Saboda idan ina kallon taurarin nan suna tuno min da wasu abubuwa ne da suke faruwa a rayuwa ko kuma ina, ina kwashe kewa.

Me ka yi lokacin da ka kamu da mura? Gaskiya dai wannan tambayan ta bani dariya. Mura dai idan aka ce mura ana nufin em ciwon da yake kama mutum idan mutum ya sha ruwan sanyi ko kuma idan mutum ya shiga cikin sanyi. Saboda haka mura tana matuƙar eh kama mutane idan mutum yana shan ruwan sanyi sannan kuma idan mutum ya kwanta a cikin farin wata. Mutum yana yawan kamuwa da mura saboda mura dai da Hausa ko duk kuma na ce da Turanci ana kiranta da wannan kata. Saboda haka kata ɗin nan ko na ce mura, idan mutum ya kamu da ita akwai hanyoyi da yawa da ake bi. Diddade wasu suna cewa wai shan maganin mura baya sakawa murar ta rabu da mutum. To wasu mutanen basa shan maganin mura sai su, sai su ƙyale, sai su ƙyale wannan murar nan eh ta warke da kansu. So wasu haka suke yi. To amma ni gaskiya idan na kamu da mura em ina yin abubuwa da yawa. Daga ciki dai na farko akwai ina siyo tissue wadda dan ringa pace majina idan murar nan ta yi yawa. Na farko ke nan. Sai kuma na biyu. Me ruwa! Sai kuma na biyu ina samun, ina zuwa, ina zuwa na siyo maganin mura. Sannan kuma bayan maganin mura, maganin muran ma kala kala ne. Danda akwai maganin mura da yake sa, da yake saka wannan, da yake saka bacci ko kuma ya kashe wa mutum jiki. Mutum ya ji duk jikinsa ya mutu. So wannan maganin nan bana son shi. Shi yasa idan an bani maganin mura gaskiya nakan bari sai da dare. Da dare nake bari gaskiya na sha wannan maganin muran nan. Saboda idan na sha shi da dare ko da yasa ni bacci babu matsala saboda dama ai em dare lokacin bacci ne. Saboda mutane dayawa gaskiya basa son su sha maganin mura musamman da rana ko kuma da safe idan mutum zai fita. Saboda haka maganin mura yana da kashe jiki.

Wane launi ka fi so? Wane launi kake fi so? Wane launi ka fi so ya kamata tambayen ya zama? Launin da na fi so shine, launin fari, da kuma kore da kuma ɗorawa. Waɗannan sune launin da na fi so. Ina son launin shudi.

Kana firikin tufafi? Wannan tambayan ban gane me take nufi ba. Kana fikicin tufafi mai take nufi wannan tambayar? Menene fikicin tufafi? Gaskiya, ban gama fahimta ba gaskiya. Na dai san tufafi dai suna nufin kayan sawa. Wato clothes, ko kuma ace dresses.